Saina waƙeƙe naya ya kan fance.

Me ka ke shirya yi a ƙarshen mako?

Kana kuna samun horo horo a wurin aiki.